Eh ina son bada kyautar abinci sannan ina son bada kyautar kaman biyan kuɗin makaranta duk kyautan da nan ba nan eh so mai muhimmanci.

Dai da gaske ina bada shawara a wanan aiki. Na tsammanin idan na ga ana nema ayi abun da bai kamata ba, na kan bada shawara domin ayi abun da ya dace kuma aiki ya tafi cikin.